Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki ta sanin menene matsalar, da kuma sannan ina mahanyan da zan sulba matsalar. Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli a aiki ta sanin menene matsalar, sannan in nemi hanyan da zan magance shi, ta zama da manya manyan ma'aikatan kungiya.

Yaya tambarinku a wurin aiki yake? Tambarinmu a wurin aiki launi ne na dabba, dabba ke, ke na tsutsun sama, aku. Yaya tambarinku a wurin aiki? Tambarinmu a wurin aiki wani dabba ne na sama, wato aku. Yaya tambarinku a wurin aiki? Tambarinmu a wurin aiki wani launi ne na dabba, wato aku.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Abin da nake yi a lokacin da na kamu da mura, shine zan je gurin likita, sannan likitan ya guda ni, ya ba ni magunguna, sannan kuma ina shan magungunan a kan lokaci. Me kake yi lokacin da, da ka koma da mura, da ka kamu da mura? Abin da nake yi a lokacin da na kamu da mura shine, zan je gurin likita ya ba ni magani kuma in kokarta ina shan maganin a kan lokaci.

Me kake yi da safe lokacin da ka farka? Abu na farko da nake yi da safe idan na farka shine zana yi addu'a. Bayan na yi addu'a, zan tashi na shiga bayan gida na yi allula. Na yi allula, na fito na yi sallah. Nan bayan na yi sallah, na ci abinci. Bayan na ci abinci, sannan in shirya in tafi aiki. Me ka keyi da safe lokacin da ka farka? Abin da nake yi da safe bayan na farka shine zan shiga bayan gida in yi brush, in yi allula, sannan in yi sallah.